Gizo da ƙoƙi. Ku ba mu labarin ɗaya daga cikin tatsuniyar Gizo da ku ka tuna. Gaskiya na koyi darusa sosai a cikin labarin Gizo da ƙoƙi. Na koyi don kasancewa mutum in zai haɗa ramin mugunta yayi haɗashi da gajeren. Ba babba sabida dambarar ɗin ramin mugunta zai dawo wa mutum. Na kuma fahimci cewa idan mutum yana alheri to alheri yana dawo masa. To wai na san da cin dansa da na koyi a cikin labarin Gizo da ƙoƙi.

Kunya wace rawa take takawa a tarbiyya da kuma da mu'amala a ganin ku? Gaskiya kunya tana taka, tana taka muhimmiyar rawa a cikin rayuwar ɗan adam. Don a cikin addinin Musulunci ma an ce duk wanda bai da kunya ma bai shiga Aljanna ba. Yana daga cikin ka cikin, cikin imani. To in ka ga mutum yana da kunya to yana da imani kuma akwai abubuwan da ba zai yi wanda ba su dace ba. Amma wanda ka ga bai da duk kunya to zai yi duk abin da bai dace ba kuma zai yana ganin abun na daidai ne.

Bashi tsakanin abokai da dangi wace ƙa'ida kuke da ita? Gaskiya ni ban cika bada de bashi a tsakanin dangi ba ko abokai, saboda wani zubin yakan ƙare da faɗa ko kaga ko jin haushin juna. Amma idan mutum ya bada bashi ma mutane, yana da kyau a yi yarjejeniya ko a rubuta a takarda ko a yi dai wani sign agreement wanda ya tabbaci cewa ka ba ma mutum wannan bashin. Amma wasu na gida idan ka ba su bashi gaskiya, ba za a dawo maka da wannan kuɗin da ka bada ba ko abun da ka bada a matsayin bashi, sai ka yi tafama da su kana shan wahala.

A ƙarshen magana za ka zo ko? Ku bayyana yadda take ne man tabbatarma. Eh, shi wannan kuɗin nan yakan ta- tabbatar da maganar tabbatarwa ne idan mutum yana tambayan abu. Shin za ka yi tafiya da ni ko? So shi yana kamam tam-kaman kwashen mak ne a fannin Turanci. Shi wannan kuɗin yake magana. Yana tabbatarwa, yana zama alama ne na tambaya idan ana magana da mutum.

Ya kuke yin ciniki idan za ku sayi wani abu a kasuwa, gaskiya na kan ji farashin farko da suke faɗa a kasuwa sai na gani idan farashin nan ya yi yawa sai na sakko. Wani wuri idan ka bambanta lokacin da yake ƙasar Sudan, idan aka ce mun abu naira ɗaya ne, to a take ana son ce musu naira ashirin ko wance musu naira talatin. Dan yawancin su suna ƙarin kuɗin abune suna ninka shi sau uku. To shiyasa dole mutum ya zama ya iya ciniki a irin wajajen nan idan zai sayi abubuwa. Shiyasa wani zubin ni gaskiya ban ci ka san zuwa online na sayi abu ko kuma na je irin, irin mall ɗinan siyan kayayyaki tunda su yawancin abuwansu kuɗin da an, an ƙayyade wai wannan kuɗaɗen su ba zaka zo ka yi kasuwanci da mutum ba ko ka zo ka yi taya akan wannan kayayyakin da kake so.

Mutanen da suke tafiya birane ko ƙasashen waje don neman aiki me kuke gani game da wannan? Gaskiya idan economy ƙasa bata da kyau ko kuma harkan kuɗin ƙasa ya lalace, to gaskiya shi yake kawo mutane su tafi su bar ƙasansu su je wani ƙasa suyi aikatau don su samu abin da zasu taimaki kansu da iyalansu. So kuma wannan yakamata a ce gwamnati ta shiga lamarin nan dangane da cewa 'yan ƙasan ta su daina tafiya kamar yanzu 'yan Najeriya da suke yawan tafiya zuwa Libya ko su tafi zuwa Morocco ko Algeria domin aiki sadin gabi ta hanyar mota. Wani ma a hanyar ma a mutu, wani ma a kwashe mai kuɗaɗe a hanya. Saboda akwai mutanen da za kaga su tunda yawanci a mota ake bi ba wai jingi mutum yaƙi hawa ba domin ya je wannan aikatau ɗin da ake zuwa a cikin garurrukan nan guda da suke faɗi. Yana haka sama har ma akan je a yi ƙoyarɗinki da sauransu.

Ku bamu labarin wurin da kuka yi yarintarku da tunanin da ya fi zirfi a can. Gaskiya labarin wajen da ya yi yarinta na an haifeni a garin Tudun Wada, wato gari ne na ghetto a ƙasar Ka, a cikin garin Kaduna. Na taso a nan, na yi wasan ƙasa na, na yi duk wasu al'amura na a cikin wannan unguwa ta Tudun Wada. Kuma ba zan manta da abokaina ba, ba zan manta da filin ƙwallo da muke zuwa a lokacin da muke yarinta. Dan ni mutum ne mai son ƙwallo a rayuwa na. Amma yazu dai gaskiya bana buga ƙwallo tun da na samu karaya. A hannuna na dai na rage, rage buga ƙwallo. So ama ni mutum ne ma'abucin son ƙwallo a koda yaushe a cikin rayuwa ta. Wai na fatan na zama babban professional ɗin ƙwallo ko ya rana su zama ni dai in cika buri na, na zama likita.

Ina kwana, lafiya lau, ku kwatanta yadda gaisuwar safiya take gudana tsakaninku da mutanen gidanku. To, idan muka tashi da safe bayan mun dawo sallar asuba muka shigo gida zamuyi sallama kafin mu shiga ɗaki. Sa'annan mu gaishe da mamanmu, mu tsugunna ƙasa muce mata ina kwana. Sai mahaifin mu idan ya dawo daga masallaci, mu tsugunna ƙasa mu gaishe shi sa'annan mu ce masa ina kwana. Haka suma ƙannenmu za su bi mu ɗaya bayan ɗaya su gaishe mu. To haka muma za mu bi su yayyin mu mu gaishe su. To haka muke duk, daga kan babba zuwa ƙarami. Haka ƙarami zai gaishe da babba haka babba zai gaisa da ƙarami. To haka ne dai yadda muke gaisuwa a tsakaninmu kuma shike nuna cewa akai ana bin na gaba dakai.

Tafiyan ku ta fanko a jirgin sama, ku mafankinta, ku faɗa game da ita. Gaskiya lokacin da na fara tafiya a jirgin sama shekarar 2010, lokacin na ban tafi ƙasar Sudan. So lokacin na tafi filin jirgin, jirgin sama yake gangan Kano. So ta gangan Kano na tashi, sannan je wannan filin jirgin sama da ke gangan Kano da sassafe. Irin lokaci wannan haka nan ma muna hanyar, muna hanyar tafiyar mu ta Kano. Na je nai checking, muka je filin jirgin sama, na ganin rage nai checking ɗin ka yana a nan wajen. So gaskiya na ji daɗin tafiya a lokacin da na hau jirgi, ban taɓa hawa ba shine hawa harban ku daga jirgi yana tafiya a ƙasa can ina ƙalot biyu a gefen windo nake. Daga yadda jirgi ya fara ɗaga daga sama tun muna ganin gidaje manya manya muka gwammake dai na ganin gidaje. Gidaje sun zama yan ƙanana a lokacin da ake tafiya a sararin samaniya.

Ka gai da gida a gai da su duka. Ku faɗa game da al'adan aika gaisuwa ga waɗanda ba su nan. Eh idan mutum ka je ma gaisuwa ko ka fita unguwa to idan ka idan za ku yi bankwana da mutum zai ce maka to ka gai da gida. Yana nufin a gai da mutanen gidan da suke cikin gida kamar 'yan iyaye da ƙannai da yayi to su ake magana ba wai shi gidan ake cewa a gaisan ba. A'a mutanen gidan ne ake gaisar wa.

Shekaru ashirin masu zuwa ya ku ke ganin harshen Hausa zai kasance? Gaskiya da ya ke Hausa ta bi ko'ina a faɗin duniya. Duk ko'ina a bangon duniya za ka samu Bahaushen mutum. So shi ya sa gaskiya Hausa ta ma maye ko'ina a ko da yaushe a cikin rayuwar mu. Saboda harshen Hausa harshe ne da ake amfani da shi wajen kasuwanci, wajen cinikayya da sauransu. Kuma Hausa gaskiya babban kalma ce me wanda ake, babban kalma ce, babba yare ce da kusan ina gan tana cikin yare, a cikin yare goma na ƙasashen Hausa. To tana daga cikin, a cikin manya manyan yarika goma. To tana cikin yarika biyar da aka fi amfani da su a duniya. Sa'annan ko ƙasar Saudiya ka je lokacin aikin hajji za ka ga yanda ake yin huɗuba a harshen Hausa. Don ganin cewa ana ba ma Hausawa daman zuwa wannan wajen. Baman tare da muna ƙasar Sudan haka za ka ga akwai kwamiti na Hausawan mu mazauna nan garin Sudan.

Wane wuri a garinku kuke alfahari da nunawa baƙo? Gaskiya abubuwan tarihi da yawa da muke nuna alfahari da su da nuna baƙo. Akwai gidan Marigayi Saddauna wato shugaban Arewa a lokacin mulkin mallaka da kuma lokacin da aka dawo mulki na farar hula. To shi ne shugaban northern Premier na ƙasar na Arewa. So gidansa yana nan a nan garin Kaduna Arewa House. To mukan kai mutane baƙin mu idan suka zo domin su ziyarci wannan gidan tarihi nan na gidan Saddauna. Sa'annan kuma a cikin gidan akwai, akwai museum. Shi ma a dan ganin abubuwan tarihi na wannan gidajen. Sa'annan muka kai mutum wajen shaƙatawa kamar shoprite wanda akwai jajincin abinci, wajajen gani, wajajen wasanni. Muna nuna wa mutane a nan wajajen. Sa'annan kuma abubuwan da muke alfahari da su mukan nuna, mukan nuna, muka kai mutum cikin kasuwannin mu kamar Central Market da muke da su da kuma kasuwan barci.

Haƙƙin maƙwabci mene ne a ganin ku? Gaskiya addinin Musulunci an ba maƙwabci, umm, haƙƙi sosai. Hangayancewa ake yi ma da akwai wani wanda zai iya cin gadan mutum a bayan 'yan uwansa. So maƙwabci ne. Ana so ka kyautata wa maƙwabcinka. Duba wani abu da ya same ka, ku dinga zaman takewa da maƙwabci na zaman lafiya. Ka dinga duba shi, wane hali yake ciki, mene ne damesa kuma ka dinga ziyaransa akai akai.

Yaya kallon fina-finai da sauran waƙoƙi suke canza daga zuwa yanzu? Gaskiya an samu canji sosai. In ka duba fina-finai da aka yi su shekara ashirin baya da fina-finan yanzu akwai bambanci sosai. Daga wajen sautin, wajen ɗaukan sauti, wajen ɗaukan hoto ma na bidiyon yin wannan fina-finan an samu canji-canji. Kuma talabijin ma yanzu za ka ga yanzu HD camera suke da su ko kuma yanda ma screen ɗin yake da kyau da haske ka ga mutum kamar ga ka ga shi. To an samu canji a wannan fannin.

Ku ba mu labarin al'adan koyar sana'ar wani gwanin har zuwa 'yan cin kai. Gaskiya ni daya ke na yi sana'ar harkar takalmi a lokacin da na ke ƙarami kafin daga baya na zo na daina. A lokacin kuma gaskiya, ogan mutum ne mai kishi kuma mai gidan ganin cewa kuma mai ganin cewa ya koyar da mutum abin da ya kawo shi. Bana manta akwai lokacin da ake wasan mu madrid, lokacin ina sana'a, oganmu ya ganni zance kallon ƙwallo ya kora ni ya ce na koma shago. To bana manta da wannan. Mutum ne ya jajirtani cewan da kuma yake koyar da mutum yake so ya koyar da mutum ya koyi wannan harkar sana'ar.

Ku kwakwanta wani babban biki da kuka halarta kwanan nan daga fankon hakkin shi. Babban bikin da na halatta ko na ga manyan mutane shine bikin abokina, wato Muhammad Danlami Hayyu wanda muna zaune dashi a kasar Sudan. To, da dai abunshi gaskiya naga biki na manyan mutane wanda har ya halacci wato gwamnan Kano wato Ganduje da kuma matarsa ta ba mu shawara na wannan. To, biki ne gaskiya na alfarma kuma biki da an ƙyawata shi sosai da sosai.

Yaya kuke koyan sabon manhaja ko sabuwar na'ura? Gaskiya nakan yi koya sabuwa na'ura da kuma sabuwar manhaja ta amfani da hanyar AI. I yanzu duk wani abu da kake buƙata za ka ga akwai shi a cikin AI. AI ya riga ya koya maka yadda za ka yi amfani da waɗannan abubuwan nan. Shiyasa nake jin daɗin amfani da AI a ko da yaushe.

Tuwo da miya, ku faɗa game da wannan abinci da yadda ake cinsa a gidanku. Gaskiya tuwo da miya ana yi, ana yin tuwo, tuwon shinkafa a gidanmu sosai kuma akan yi tuwon semobita, akayi tuwon masara, akan yi kuma tuwon dawa. Duka dai nau'uka ne na tuwo da ake yi kuma akan ci tuwo da aƙalla ko a yi da miyan kuka ko a miƙi da miyan ganye kamar miyan taushe ko a yi da miyan kuɓewa, kuɓewa wato ko ɗanyen kuɓewa ko ɗai ko usasshen kuɓewa. Ni mutun ne ma abokin son tuwo bamanta inda zan yi azumi saboda ina nakan tabbatar da na ci tuwo ne a kowace rana da zan ɗauko wannan azumin.

Kalmomin juyayi da ta’aziyya yaya ake faɗin su cikin ladabi a wurinku? Gaskiya ana faɗan waɗannan kalmomin ne a wajen mu idan anma mutum rasuwa kuma ana faɗan su ne a tausasa murya da kalamai, dan kuma ana faɗan su ne ƙasa ƙasa ta yadda mutum zaiga baka, ba wai da dariya kake masa ba kana nuna alhinin wannan rashin ɗan'uwansa ne da ya same shi.

Ku ba mu labarin rayuwar 'yan kasuwa a unguwarku. Gaskiya na yi zaman kasuwa saboda shagon da na yi na takalma a kasuwa ne. So a kasuwa gaskiya ce, in ji na zauna akwai haɗin kai. Za ka ga shago da shago ana zaman lafiya. Ba kuma za ka ga a kasuwa suna baƙin ciki, da junan suna baƙin, suna hassada kuma suna ganin cewa ai wane bai kai ba a harkan kasuwanci. So wannan ya kamata hassada ya fita daga cikin halin 'yan kasuwa. Kuma ya kamata a dinga buɗe shago da safe. Ina fatan cewa za a dinga zama kasuwa, a dinga yin ta jin daga safe har dangi ya zama tufo saboda ana buɗe kasuwa.

Dara da sauran wasannin gargajiya ku faɗa waɗanda kuka sani. A wasannin gangajiya akwai wasan dambe da muka sani, akwai kuma wasan kwambe da ake yi a lokacin biki da kuma wasan mashina. Idan aboki ya yi aure, a ɗauko mashin ai ta burus da su. Waɗannan wasanni ne da na sani da na taso kuma na ga ana yin su a ƙasar Hausa.

Ku ba mu labarin tafiyar da kuke yi zuwa wurin aiki, baƙin ta ko wuraren yau da kullum. Eh ni mutum ne wanda ina tashi da safe nayi wanka nayi sallar asuba nayi karatun Qur'ani azkar ɗina sai na zauna nayi godewa Allah. Idan bayan na godewa Allah sai nayi shiri zuwa makaranta. Idan kuma kamar ranan sati ko ranar juma'a sai nayi shirin zuwa filin ƙwallo ko guje guje da nake zuwa da safe. So shine dai yanda nake yi nake shirin ya. A buwana sa nan kuma nakan je wajajen shaƙatawa da rana ko da daddare.

Ba mu labarin wata hanyar girki da take wucewa daga tsara zuwa tsara a gidanku. So, so ni gaskiya mutum ne wanda yake son girke-girke. Na koya yin abinci a lokacin da nake ƙasar Sudan a shekarar dubu biyu da ashirin lokacin da aka kulle mu a gida, wato lokacin da ake tunanin akwai korona a ƙasashen mu na duniya. So lokacin ne na koya yanda ake girke-girke ta hanyar kallon YouTube. To ana na koyi hanyar girke-girke, har yanzun kuma ina kan gaɓan koyon wasu hanyoyi na koyan wasu abinci kala-kala na yau da kullum.

Yaya kuke kare kare kan ku daga sauro da yamma? Mukan tabbatar da mun kulle ɗakunan mu da windunan mu don kada sauro su shiga mana cikin ɗakunan mu. Sa'annan kuwa mukan saka maganin sauro na Shelltose, ko kuma na hayaƙi domin ganin cewa mun kare kan mu daga cizon sauro. Sabida cizon sauro shi ke kawo, cu cututtuka kamar su malaria, su yellow fever, su dengue virus da sauran su. To mukan tabbatar da cewa ban bari wannan sauran ya ciccije mu ba.

Ku bamu labarin tafiyar dangi zuwa gari me nisa ko dalilin da yake sa ku kaucewa daga ganye ta. Abin da ya sa mutane suke kaucewa daga tafiyar dangi saboda ɓarayin daji da ɓarayin kan hanya. Mu ana janyawa da bamu akwai matsalar tsaro, so akwai hankan kidnapping dinnan. To yakelan sa mutane basa iya tafiya da daddare ba kamar da ba. Danna taso ina ƙarami babana yakan yi tafiya da daddare, dan shi bai ma tafiya ba, amma da daddare zai hau mota ya tafi zuwa Legas domin kasuwanci. So amma yanzu kam saboda dalili na tsaro ya sa mutane suke wurin tafiya. Dan tafiyan da nayi me nisa na dare shine tafiyan da nayi daga garin Sudan, daga garin Khartoum zuwa garin Gadaref dake boda, ah, zuwa ga Egypt.

Koyanda yara karin magana da tatsuniyoyi yaya za'a sasu. So gaskiya tatsuniyoyi yara suna son tatsuniyoyi kala kala kamar tatsuniyan gizo da koɗi ko tatsuniyan su Tom and Jerry. Din nan to zaka ga yara ƙanana suna son jin wa'innan abubuwa. Karin magana dai gaskiya ba a koya mana ba dai mun tsinci karin magana ne a titi, a hanyoyi ana mukas koya karin magana.

Citta da kayan yaji don jiki. Ku faɗa game da amfanin su agidan ku. Gaskiya mu amfani da citta da kayan yaji dan, dan, dan maganin sanyi sabida suna magani kan sanyi sosai. Citta sosai ina son yin amfani da citta kama a kayan abinci ko kuma a cikin shayi kuma yana nage kayan, yana nage ƙarni a hank-a nama ko kifi to mukan sa citta kuma yana ba ma abinci ɗanɗano me daɗi gaskiya.

Yaya kuke kallon fina-finan Hausa a yau? Ku faɗa canjin da ya faru. Gaskiya fina-finan Hausa ya ci gaba sosai wajen ɗaukar kyamara, wajen ɗaukan sound da kuma yadda ake sa kuɗi a fina-finan nan gaskiya ana ƙoƙari. Kuma akwai sababbin, ana, ana shigo da sababbin fuskoki a cikin hangen Hausa fim ɗin. So abin na sa armashi. Ba waye a ce actors inda aka san su tun da ba su ake ta amfani da su a kowane fim. Amma yanzu ana ba ma sababbin yara daman shiga su nuna kuma bajintar su. Kuma yanzu fim yanzu akwai su a youtube. Ba kawai nan da ba da sai ka je ka sayi kaset kuka je ka rentin kaset. Amma yanzu kana zaune ko da wayan ka zaka shiga intanet naka ka da downloading abin ka kaman su YouTube dinnan. Yawanci fim fina-finan Hausa nan gaskiya suna a YouTube. Gaskiya zuwan intanet ya kawo canji da dama sosai. Ba waye sai mutum ya je cinema ba. Ko wani abu ya ɓata lokacin sa. Sanda ka ke so ka kalla fim ɗin ka a lokacin za ka kalla. Sanda ya convenient mutum zai je ya kalla fina-finan da yake so.

Wace al'ada kuke son canzawa saboda lafiyarku, yaya za ku fara? Gaskiya al'adan da nake so na fara canzawa a rayuwa ta don lafiyar jikina shine al'adar cin abinci cikin dangi. Ina son na daina wannan al'adan dan wannan muguwar ɗabi'a ce especially ma kamar mutum ya dinga cin dangi da dangi saboda shi yake kawo diabetes ɗin da ake fama da shi wato ciwon siga kenan da yake addaban mutanen mu na Afirka wato masu gabashin nahiyar Afirka. To ina son in canza wannan, daina cin abinci cikin dangi na kuma cin abinci na ɗan biyu ta kwas ace na gama cin abincin dare. Ba taron da na nema na sake cin wani abinci ba.

Tafiya a lokacin hunturu yaya ta banbanta? Gaskiya tafiya a lokacin hunturu tana da daɗi bata da daɗi. Dan tafiya ce wanda ake yin ta cikin sanyi, mutum bai so yayi wanka, kaman ma ace mutum zai yi tafiya da asuba nan, to mutum zai yi wankan nan na safe in ba wai kana da bayi da inda ke cikin gida ba ace bayin ka na waje. To gaskiya ana shan wahala a lokacin hunturun nan dan ba kowa ke son ya watsa ruwa cikin wannan sanyin hunturun nan ba. Sa'annan kuma gaskiya iska akwai iska sosai kuma sa'annan ana yin hazo a lokacin hunturu. Za ka ga gaskiya ba a ganin gaban mutum idan yana tuƙa mota. To wannan gaskiya kan kawo accident kala kala da ake samu a hanyar tafiya, tafiye tafiyeta wannan kuma akan fama da ƙura kamar masu asma ko masu ciwon allergy haka. To su kan samu matsala sosai a wannan lokacin nan ciwon su ya kan tashi kuma maganin su a wannan lokacin ya kan fi tsada.

Mai farashi kuka ga ya canza wace tasirin hakan ya yi a kanku? Gaskiya farashin kaya da ya canza bamanta wa shekaran, shekara ɗaya zuwa shekara biyu da suka wuce. A baya muna sayar da masara har nera dubu sittin dubu casa'in suna kaiwa. Toh amma daga baya gaskiya masara yazo ya karye munyi noma munyi asara sosai sabida farashi ya karye kuma mun siya kayayyakin taki da tsada. Wannan dalilin da yasa ne wa shekaran nan mutum bai bani noma ba da na saba yi a kowace shekara sabida kayayyakin noma sun yi tsada, farashin abuwan sun yi tsada kuma kayan abincin sai ya yi sauƙi a kasuwa. To mun kuma mun kashe kuɗi a harkar yin wannan noman nan. To gaskiya wannan abin ya sa da dama gaskiya a shekaran a banaɗin nan mutane da yawa a, a gabashin Najeriya ba su yi noma ba yanda ya kamata gaskiya. Da zan iya ce maka sun kashi uku kashi ɗaya ne suka yi noma a wannan shekaran.

Rashin kiran manya da sunansu kai tsaye. Ku bayyana wannan ladabi da yadda kuka koye shi. Gaskiya al'adace mai kyau da mutum duk wanda ya girmeka bazaka kira sunanshiba. Saika kira ko baban wani ko mene ne ka girmama wannan sunan nasa. Sabida kaima ai kana so a girmama ka. Wannan ladabi ce da muka taso a kasar mu ta Hausawa kuma addininmu ma ya bamu, ya nuna mana cewa mu dinga girmama manyan mu na gaba damu. To, wannan ladabine kuma muna koyarwa ƙannen mu da kuma ƴaƴanmu. Domin su koyi wannan ladabi na girmama manyan mu.

Ya ya kuke raba lokacinku a rana ta yau da kullum? Yanda nake raba lokacina a rana ta yau da kullum, idan na tashi da safe nakan yi sabbatar wa na yi sallah, sai na ɗauka Alqur'ani na karanta. Sa'annan kuma na yi karanta azikar ɗina da safe. Idan na gama wannan abun, sai na yi wanka sai na kwanta. In ban kwanta ba kuma na zauna na ci abincin safena wato na yi breakfast a wannan lokacin nan. Sa'annan kuma idan yana na makaranta, na shiga yana tafi zuwa makaranta. In na dawo kuma da rana na ci abinci, na koma makaranta sa'annan a yi bacci, a tashi kuma a yi karatu. So yawanci dai haka dai gaskiyar rayuwana yake na yau da kullin.

Buga waya a yanki domin a kira ka baya ku faɗa game da wannan al'adar. Gaskiya idan mutum mai mahimmanci ne na kira, ni mutum ne wanda gaskiya idan ni na kira mutum ina so ya ɗauka wayana. Amma kuma idan mutum zai yanke min waya to ya bani dalilin da ya sa zai yanke min waya. Ba wai kawai ina magana da mutum ba kawai ya yanke min waya. Wannan abin gaskiya bana jin daɗin shi, ko ma nakan sa in ji na rage ganin mutuncin mutum akan wannan abun. Amma ni mutum ne gaskiya wanzu ba idan mutum ya kira ni wanda nasan biye da ƙarfi sosai to in ina da kati da yawa ni na kan tabbatar da na ka tsauyan sai in kira shi domin kada a cinye masa katinsa.

Yaya kuke gane kiran damfarar da saƙonnin ƙarya kuma kuke kaucewa daga garesu? Gaskiya ni idan mutum ya kira ni ma in ban da lambar shi ma bai ma shiga wayana. To yawanci sai dai mutum maybe ya mun text ya ce ma a'a wane kaza ne to sai in kira shi. Danni gaskiya in ban da nomba a waya na to ko kiran ma ba za ta shigo ba. Sai dai na zo na ga missed call sai in na duba maybe a truecaller na gani waye ne ya kira ni. To gaskiya ni ban ma cika samun wai ace ƴan damfara sun kira ni ba har su kai da ƴan damfara sun damfareni. Sai dai dai muna jin labarai ka ga mutane sun ce wai an damfaresu. Sai kai ta mamaki irin ina hankalin su yake da har wani zai damfaresu na kuɗi ba tare da ka san waye ba.

Ya-yaya za a kiyaye Hausa awurin waɗanda suke nesa da gida? To waɗanda suke nesa da gida, idan kuma iyaye idan wa'inda aka haife su kaman a ƙasashen waje ne, to idan iyayensu Hausawa ne, su su tabbatar da cewa sun koya musu wannan harshen Hausa ɗin. Ba tare da su makwatin bari su taso ba su iya wannan yaren nasu ba. Ko da a cikin garin ne suna yi musu Hausa din don ganin cewa basu manta da harshen su ba na Hausa. Duk inda mutum ya je ya tabbatar da ya koya ma 'ya'yansu wannan yaren nasu. Dan da yawa kaga a Najeriya akwai yaruruka sama da ɗani uku da sittin. Amma da yake wasu iyaye kakanni ne sukan iya da iyaye to kuma ba a koya ma 'ya'yan da aka haifa a kankara yanzu ko abin abuna ne. To yakan sa wannan harshen haka ka ga yaranka sun zo sun ɓace. Sabida inda aka haife yaron da harshen nan ne da suka taso. Amma yana da kyau mutum ya koya ma 'ya'yansu al'adunsu da kuma harshensu wanda, wanda suka iya.

Ƙungiyar taimakon juna ko ta'ajiya ya'ya suke taimakawa mutane. Gaskiya ƙungiyar taimakon juna ko ta ajiya suna taimakon mutane ne ta hanyar duba wanda bai da ƙanfi a cikinsu. Kaman idan aka, idan aka, idan aka ƙungiyan ce ana tarin kuɗi kamar ace mu bada misali da ƙungiya ta 'yan mangwarori ko 'yan lemu. To za a ce duk ƙarshen wata ko duk bayan sati biyu ko duk rana ma a ce a wannan ƙungiyar kowa zai dinga ajiye naira ɗari biyar-biyar ko naira dubu ɗaɗɗa ya har lokacin da za a zo a gama wannan, wannan mangwaron ɗin na wannan shekara. So idan aka gama abin da aka tara, to in wani bai da ƙanfi ko wani, wani matsala ya taso masa gobara ko wani hali na iyalai, to sai kaga andauko wannan kuɗin an taimaka mai ko ya fara wani sana'a kafin wannan season ɗin ko kafin wannan zagayowar lokacin da za a yi na wannan neman kuda ɗin. So abune gaskiya da yake taimakon al'umma kuma za a samu ci gaba a cikin community ɗin da ake zaune ko kuma community da suke da wannan haɗa kan na taimakon junansu.

Kilishi, ku faɗa game da wannan busasshen nama mai yaji da wuraren da aka fi saninsa. Gaskiya kilishi abune da ake yin shi a gabashin ƙasar Najeriya, ƙasashen Hausa. Abune da ake yin shi daga nama, naman rago ko naman shanu ko kuma naman bunsuru. Da shi ake yi, akan tabbatar da an shanya naman ya bushe, sannan zuwa haɗa shi da kuli da kuma yaji a cikinsa. To shi ne dai abin da ake yin kilishi, sai a busar da shi. Abune wanda gaskiya yana da daɗi kuma gaskiya ko ina ka je a faɗin duniya yanzu ana saida wannan kilishi ɗin. Amma ya samu asali ne daga ƙasan, daga ƙasashen Hausata a Najeriya. Gaskiya abune mai matuƙar daɗi kuma bai lalace wa. Shi ne daɗin kilishi.

Yaya yanayin yankinku yake sauyawa daga wata zuwa wata? Eh to mu a yankin mu ana yin ruwa ne daga watan uku, ruwa yake farawa har zuwa watan tara wato watan tara zuwa watan goma zaka ga ana samu ruwa. Sa'annan kuma akan yi zafi a lokacin da ba'a ruwa. Ana kuma yin sanyi daga lokacin daga watan sha ɗaya zuwa watan biyu zuwa watan uku zaka ga ana yin sanyi. To daga wannan watan biyu, watan ukun nan sai kuma a fara zafi har lokacin da damuna zai zo ya kankama wato lokacin ruwa. To mu haka dai lokacin haka yankin mu yake sauyawa zuwa, zuwa wasu wata-wata zuwa wata-wata.

Me mutanenku suke sakawa a matsayin hoto ko labari a waya? Ku faɗa game da al'adan. Eh, mutanenmu suna saka hoto na biki kamar bikin sallah a matsayin ko hoton da mutum zai je studio a ɗauke shi domin ya sa a gaban wayansa ko kuma ya sa a cikin gida danganin cewa yana nuna wannan gidansane kokuma yanuna wannan wayansane. So hoto dai ana yin shi ne dai kawai dai ya zama dai like tarihi da kuma mutum kuma zai nuna yanayin girman sa daga yan da ya taso har zuwa lokacin da ya girma. Mafi akasarin dai mata sun fi ɗaukan hoto, dan ni dai kam sainnayi wata ɗaya wata biyu ma ban yi hoto ba.

Yaya rayuwanku ta yau da kullum ta bambanta da lokacin yarintarku? Gaskiya rayuwar mu ta yau da kullum ta bambanta da lokacin yarintan mu. Da lokaci yarintan mu ba mu da nauyin kowa a kan mu kuma ba mu da wani matsala. Na kawai a je makaranta ne a dawo a kai makaranta. Na muje bamu san harkar neman kudi ba amma yanzu a lokacin da muka girma ban san nauyi a kan mu, nauyin iyayen mu, nauyin ƙannen mu da nauyin yayyin mu mata da kuma nauyin matayen mu. Dole ne kuma mu san wannan nauyin kuma daga lokacin da ka girma nauyin na ya hau kan gaba har sai sanda ka mutu. Especially idan mutum ya zo a namiji nauyi ne a ko da yaushe a kansa.

Ku faɗa mana yadda safiyar ku take farawa a kullum. Gaskiya safiyanta ta tana farawa ne daga lokacin da ƙarfe biyar ko biyar da minti goma haka a lokacin safiya ta take farawa. A lokacin na kanyi alwala, na tafi masallaci domin na gaida Ubangiji wato na je na yi sallah. Bayan na dawo daga sallah, in ɗan ɗauka ka waya na, na karanta Alkur'ani. Sa'annan kuma nayi na karanta azkar ɗina sai na kwanta bacci idan banda wani abu kaman makaranta sai inyi baccin kama awa ɗaya ko awa biyu, sai na tashi na yi ci abincin safe. To, hakan rayuwana yake faruwa a kowace rana.

Hausa a matsayin harshen kasuwa tsakanin mutane masu harsuna daban-daban, ku faɗa yadda take haɗa kan mutane. Gaskiya Hausa ta shiga ko ina a faɗin duniya kuma ana kasuwanci da harshen Hausa. Dan mutane daga ƙasashen duniya sukan zo su koya Hausa kamar mutanen China. Akwai inda suke zuwa a garin Kano domin su koya harsunan Hausa har sarauta ma ake ba su na ƙasar Hausa. Wasu sarautarsu na China da ake ba da a ƙasar Hausa. Sa'annan kuma akwai kaman Yan Labanis waɗanda zaki dinga ganin su a ƙasarmu ta Hausa wato ƙasammu garin Kano. Yawan ci ne a garin Kano ba bu mutanen da ba za ka ga irin su ba. Dan Hausa gaskiya ta shiga ko ina kuma kasuwanci da harshen Hausa yana taimakawa inda Hausawa mai gaskiya yawancinsu 'yan kasuwa ne. To yakan kawo sauƙi ma 'yan kasuwa wajen, wajen canza yare a lokacin kasuwanci.